Ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyoyi da dama. Na farko ina duba yanayin lokacin da aka ɗauka a kai wannan aiki. Domin akwai aikin da ya kamata ya ɗauki awa ɗaya ana yin shi. Amma sai ya zamanto an gama shi cikin minti goma. Aikin da ya kamata a yi cikin minti cikin awa gom, awa ɗaya, that is wannan shine minti sittin, amma an gama shi cikin minti goma ai abin dubawa ne. Wannan yana, ɗaya daga cikin abin da nake dubawa. Sannan, gaskiyan mutum shi wanda ke aikin. Idan mutum ne mai gaskiya, to lallai in ya tabbatar da cewa yayi aiki, akwai ƙanshin gaskiyar cewa lallai yayi aiki mai inganci. Sannan kuma ina duba yanayin yadda aikin yake idan an gama shi. In ga shin ya cancanta, ya kai inda ake buƙata shi ya kai aikin ko kuwa bai kai ba? A haka nake tantance ingancin aiki.

Ni na kasance ba na cin abincin dare domin ina kula da lafiyata. A ƙa'ida ta kula da lafiya, ɗan adam bai kamata yana cin abinci da daddare ba, sai dai in cikin lalura. Asali ni sau biyu nake cin abinci. Ina cin abinci kamar daga ƙarfe tara ko ƙarfe goma na safe, sannan kuma sai in ƙara cin wani abinci ƙarfe huɗu na yamma. Daga nan shi kenan na gama cin abinci sai kuma gobe da safe. Sabida ba'a so ana cin abinci bayan rana ta faɗi. Ina ma kira ga al'umma duk masu cin abinci da daddare su yi ƙoƙari su daina cin abinci da daddare a domin yana kawo timbi, yana kawo wasu cututtuka da dama.

A'a, ba na tafiya da sauri, ina tafiya cikin natsuwa. Idan ka ga na yi tafiya cikin sauri, to wani al'amari ne na ujila, to shi kaɗai zai sa ni yin sauri. Amma in dai ba abun da ke jira na ina akan lokaci, to ina tafiya cikin natsuwa. A matsayina na babban mutum, saboda ina da ƙima a cikin al'umma.

Da yamma ina yin wanka, insa kaya sababbi, insa turare sai in fita waje wurin abokanai na dandali kenan za'a yi hira, a yi raha, a yi sha asha shayi da sauran al'amura. Sanan zamu ɗanyi tafiya haka, wanda ɗan na motsa jikine. Wasu sa'in kuma muna zuwa ƙwallo ko kuma muje mu kalli ƙwallo. Akwai al'amuna da dama da muke yi da yamma.

Ina wanke kayayyaki ne da safe amma ba tun da sassafe ba, sai rana ta ɗan fara fitowa. Kaman wajajen ƙarfe goma zuwa ƙarfe sha ɗaya nake fara wanke kayaryaki saboda ba'a so ana wanke kayayyaki da yamma, sannan ba'a so ana wankewa da sassafe. Shi ya sa an fi so sai lokacin da rana ta ɗan fito. Gari ya ɗan fara ɗumi, sabida taɓa ruwa yana kawo ciwon sanyi kuma ciwon sanyi ya kasance yana da babban illa ga ɗan adam shi ya sa.

Eh, ina canza shirye-shiryen tsarika na kwamfutata akai-akai. Domin duk lokacin na samu sabon ilimi, zan yi amfani da shi in yi canza al'amuran rayuwata wanda ya shafi na kwamfutat awa ko waya tawa ko kuma sauran abubuwa dai na zamani. Ba kwamfutata kaɗai ba, hatta akwatin talabijin ɗina da nake amfani da shi ina yin kallo ina sabunta shirye-shiryen da ke cikinshi. Saboda ni ina son sabon ilimi, shi yasa kullum inna samu sabon ilimi ina amfani da shi a al'amurana na yau da gobe.

A'a aah, ai kunna Bluetooth dole ne domin ɗibe wa kanka kewa. Saboda kullum da safe mutane ba kowa ke fitowa ba. Kusan mutane duk suna cikin gida. To dole zaka kunna Bluetooth, ka ɗan yi al'amira, ka ɗebewa kanka kewa kafin har zuwa lokacin da mutane zasu fara fitowa domin shi wannan Bluetooth ɗin yana kawo nishaɗi, yana ɗebe kewa. Za ka sa karatu, za ka sa waƙoƙi, za ka sa podcast, za ka sa abubuwa da dama waɗanda kake so ka saurara. Kaga kamar in kana aikin cikin gida na safiya.